Eh ina raba ayuka ga wasu, saboda raba ayuka ga mutane yana kawo cimma buri, yana kawo daidaituwa ga kuma yana kawo cimma buri kamar yadda na faɗa dai a baya. To ina rarraba ayuka ga mutane, balle ma kuma ila tsakanin yara ko wanda suke ƙarƙashina nakan rarraba masu ayuka saboda mu samu mu gama aikin mu cikin sauri kuma mu gama shi yanda ya kamata. Kuma raba ayuka yana kawo daidaituwan da kowa ba zai gaji ba, ka gane?

Nakan duba saƙonni a aikina in ina aiki gaskiya da dama, saboda ban san ya muhimmancin saƙon yake ba. So akai akai gaskiya nakan duba saƙonni. Indai na taɓa wayana ko kuma na taɓa na'ura na, na'urar kwamfuta na to nakan duba saƙo gaskiya. Saboda in tabbatar cewa babu wani muhimmin saƙo ko kuma wani magana da ake so a faɗa muhimmi ya wuce ni. So gaskiya nakan duba saƙo a ko da yaushe.

Eh toh, da yake da ni gidana ba wani fili bane sosai gare shi so gaskiya bana shuka tsire-tsire a gidana. To a gidan da na bari a baya, gidan da da nake zaune ina shuka tsire-tsire amma yanzu gidan da nake saboda babu wuri sannan kuma duk yawan shi siminti ne ko'ina so bana shuka tsire-tsire a gidana gaskiya. Da dadewa su sun fi sanin shi da shuka a kan tsire-tsire ɗin amma gaskiya bana shuka tsire-tsire a gidana.

Ina ajiye takardun aiki ne tare da saka su a cikin envelopes sannan saka su a cikin jaka sannan kuma jaka in saka shi a cikin akwati. To haka ne nake ajiye takardun aikin na yadda zai guje lalacewa ko kuma ya jikuwa. Kuma ina tabbatarwa ina ajiye shi ne wani wuri ɓoyayye inda in na nemi shi zan iya gani. Bana ajiye shi wurin da wani zai iya gani gaskiya. Ina ajiye shi a ɓoyayyen wuri. So ina ajiye takardar aiki na a ɓoyayyen wuri.

Hausan naka ne sai a hankali ba haka ake cewa ba ana cewa kana iya tsallake igiya ne? Eh ina iya tsallake igiya in dai bashi da wani tsawo sosai. In dai har ƙafafuna zasu iya kaiwa to zan iya tsallake igiyar gaskiya. Amma in dogon igiya ne ko me yana kan wuri ne mai ɗan tsawo gaskiya bana iya wa. Amma in dai igiya ne ɗan madaidaici ko kuma wanda bazai wuce tsawon ƙafana ba haka zan iya tsallake shi.

Da yake dai ni wayan Android nike amfani da shi, so ina ajiye hotuna na ne a photos, Google Photos. Nan nike ajiye hotuna na gaskiya. Wani lokaci kuma nakan ajiye su a gallery. So a nan nake ajiye hotunan waya na. Amma kuma in ina so in canza waya ko kuma ina so, eh, ajiye su yadda za su dade nakan saka su a cikin kwamfiyuta na ko kuma in saka su a memory card ko kuma dai wani drive haka.

Gaskiya ban cika kallon miro sosai ba. In ka ga na kalla miro, to ƙila na shirya ne ranar Juma'a ma yawanci ko kuma dai zan yi wani babban fita, sai in na kwalliya na shirya sai inji in ɗan kalla miro. To, ne ya zama in takaice ba kama ɗakina babu miro sai in je ɗakin miro na sauran ɗakunan da ke gida nan nake duba in duba in kalla kaina. To gaskiya ni ba wani mai yawan kallon miro bane sai dai kawai in zan yi shiri zan fita. Mai fada ma ya kasance babban fita.

Abin da nake so in canza a wurin aiki shine tsarin yadda mutane ke mu'amala da juna sai kuma yadda mutane suka ɗauki aiki. Ina so in canza yadda ma'aikata suke damuwa da kan aiki. Ina so su kasance suna sun zamanto jajirtattu a wurin aiki sannan kuma ma'aikata su kasance suna mu'amala da juna a yanda ya kamata sannan kuma su kasance suna zuwa wurin aiki da wuri. Ina so dai wurin aiki ya zamanto wuri ne nagartaccen wuri kuma wuri ne wanda ana samun ci gaba don cimma burin ma'aikatan.